Ai tsakanin ƙauye da birni akwai bambanci gaskiya. Bambancin kuma a fili suke. Domin su ƙauye su they are homogeneous, a turance kenan. Su duk kusan ɗaya ne rayuwar su ɗaya ce. Sun san kowa suna da low density population. Bussu da yawan jama'a sosai. Low population density bussu da yawan jama'a yanda ya kamata. Sannan kuma ba su da abubuwa na more rayuwa. Kwta-kwata in ka duba zaka ga asibitocin su ƙananu ne ba magani, sannan ba kuma abubuwa ma dai na more rayuwa. Ba sa samun, bassu da wasu al'amura na ayyukan yi dayawa kaman binni, ita kuma binni akwai abubuwan more rayuwa. Gwamnati, gidajen gwamnati a birni yake. Akwai kwalta, titina kenan. Akwai ruwan famfo, akwai wutar lantarki. Akwai gidajen gwamnoni, 'yan majalissu, shugabannin ƙasa duk a binni suke. Ga kuma motoci masu kyau, ga mata ma kyawawa. Don haka binni dai ko ta ina tafi ƙauye gaskiya. Inde a magana jin daɗi da more rayuwa ne.

Eh, idan ina aiki da ma an saba duk daga lokaci gaza zuwa lokaci gaza lokacin aiki ne. Duk lokaci gaza, ba tun lokacin hutunsa ne. To, daga daga an ce lokacin hutun ka yayi, ba ma sai ka nemi izini ba. In aikin kamfani kake yi, daga lokacin hutu yayi, kamar ƙarfe ɗaya kenan lokacin sallah da cin abinci. To, a wannan lokaci kawai za ku ga an kashe inji. Kuma ba a kashe inji ba, kawai za ka yi tafiya ka. Daga lokaci yayi kuma za ka dawo. Idan kuma aikin gwamnati ne in kake yi, da man an saba duk shekara kana da wata ɗaya da za ka huta. To, duk diga shi na. Shi ya sa ake tambaya kuma za ka tambayi oganninka wayanda suke wajen aiki, wayanda suke sama da kai. In kana buƙatar kana da uzuri, kana son a ware ma ta rana ɗaya da ba za ka zubo ko biyu ko kana da mara lafiya a gida ko za ka yi tafiya ko kuma an yi, an yi muku rasuwa. To, dole wannan kuma sai ka nemi izini gaskiya. Sai an ba ka fostin leta, a rilizin leta an sake ka ka tafi. To, shi ne dai abin da ya dace a taƙaice mutun yayi, ba wai kawai ya tafi ya je ya kama gabanshi ba. Sai ya dawo a ce ina ka je ya ce ai ya je hutu ne.